Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barka mu da wannan lokaci, barka mu da haduwa da ku da baki dayan mu wani arziki. Gaskiya aƙalla muna amfani da kayayyaki waɗanda suna da nagarta sosai kuma suna da kwali. Eh sosai sosai suna da kwali sosai wanda duk wanda ya ci zai amfa, duk wanda ya yi amfani da shi zai ji daɗin shi sosai kuma zai zo ya magana a kai. Eh.

Eh sosai, sosai. Kwarai kuwa, da zaran na riga na tashi da safe, nayi sallah na gama ibaduna gabaki ɗaya. To ba wani abun da nake fare sai na je na mike jiki. Na je na motsa jikina sosai, sosai saboda yana ƙara ma jiki lafiya sosai. Eh yana ƙarama mutum lafiya. Ai abune mai kyau sosai idan mutum ya riga ya wayi gari kafin ya ci komai, ya kamata ya je, ya je ya, ya miye jikin shi, ya motsa jiki. Eh.

Eh, ina zuwa aiki gaskiya. Ina zuwa aiki sosai saboda manya sun ce wai ka bi, ka bi doka ka zauna lafiya. To dalilin abin da ya sa nake iya ƙoƙari na duk dai, ɗan adam ajizi ne. Wani lokaci za ka, zai iya yuwa kamar rashin lafiya ko kuma rashin jin daɗi ko kuma ba kuzari ko kuma matsalar abin hawa idan mutum na nesa. Amma in ba haka ba, gaskiya a cikin dai kashi goma wajen zuwa aikina, to gaskiya ina ƙoƙartawa. Kashi takwas zuwa tara, kashi tara ma dai kawai gaskiya ina zuwa a kan lokaci.

Eh to ai, gaskiya gara birni ai yayi. Mm, gara birni saboda abin da ya sa to, bayan da za a yi ma ahaɗa ma ƙauye da birni. Mm, duka wani abubuwan da in kake da bukata idan kana cikin birni za ka ga cewa wai iyaden fi za ka fi samun shi da sauri. Koma me kake so za ka fi samun shi da sauri gaskiya. Ya bambanta da ƙauye. Ka ga ba komai za ka ce za ka nema a ƙauye ka samu ba. Gaskiya fi sabilil llah.

Ahn, na fi son alƙalami. Na fi son alƙalami. Na fi jin dadan rubutu da alƙalami gaskiya. Dayake mu, na gargadiya muke amfani dashi sosai. Gaskiya na fi son, na fi son alƙalami sosai ba kadan ba. Saboda shi za ka gani kafin ka zo a cewai ka sake jan shi, ka tsaya ga fensir ma ya ƙare wa ka ƙara, ka ƙara wasu yawani.

A'a ni sa hannu na gaskiya? Da, da Arabic ne ke sa hannu gaskiya. Idan naje yin signing gaskiya, da indai naje sa hannu. To suna na nake sa hannu da shi saboda gudun mantuwa. Mm, saboda gudun mantuwa kunga ba abu ne wanda mutum zai yi wasa da shi ba gaskiya sosai. Abu ne wanda mutum zai kiyaye a kai.

Gaskiya, ina amfani da, WhatsApp, me sosai. Gaskiya, nafi amfani da WhatsApp fiye da kowanne. Tunda yawanci, waɗanda zance zanyi, maganaro da su, duk yawanci, duk suna yin WhatsApp dinnan. To gaskiya ni na gani ya fi mun, sauki sosai ma. Hmmm. Da zaran ina da buƙatan mutum zanyi magana da shi, kuma yakan, yakan saurin samun amsa daga gare su sosai gaskiya.

Eh, madaidaici dai. Ba wani ƙarfi sosai. Ɗan dai tsaka-tsaki, eh, idan kanajin tsaka-tsaki shine. Amma ba wani ƙarfi ba sosai ba kuma a hankali ba sosai. Hmm.

Eh, ta gaskiya ni dai Mm, to ba za a rasa ba. Amma gaskiya ni kaman, ba na iya. Gaskiya bana iya wa. Cewa nayi tare da waƙa gaskiya. To, amma dai abunda in ya zama dole kaga mutum ma zai iya yi shi. Amma gaskiya sai hankali.

Eh, gaskiya ina ɗan taɓa wa. Ina taɓa jarida gaskiya. Mm, na taɓa labari, saboda musan abin da yake ɗan tafiya. Mm, saboda musan abin da yake ɗan tafiya a duniya, tun da shine yawancin saƙon, saƙo, wanda idan yakan shiga ƙo'ina, balanta na ma tun da waya ya riga yazo. Yanzu kuma, toko ina ana samun saƙonni. Na karanta jarida gaskiya.

Eh, sosai, sosai, sosan gaske. Sosai gaske, ina, ina cimma manufa gaskiya. Tunda nima ina tallata kayayyaki na don sana'ar da, don sana'ar da muke yi ta online gaskiya, ina, gaskiya ina samun gamsuwa sosai, sosai, sosai ba kaɗan ba ma.

Ehh toh gaskiya ina yawan zaman sosai. Ina yawan zama sosai sosai gaskiya toh kunga ke nan ce wa wai, tunda ina yawan zaman kunga dole zan fi son zaman fiye da tsayuwa. Eeh kunga zan fi son, zan fi son zaman fiye da tsayuwa gaskiya.

Sosai. Ina biyan kuɗi ta waya. Eh, yawanci ma, harkokin yana yanzu ta waya ne sosai ga saya. Saya harkokin yana yanzu mafi akasari da yawa, da yawa ta waya ne. Na mafijin daɗi saboda da wuya ce ina yawo ma da kuɗi a hannu.

Eh to gaskiya ina bin su, rariya da kuma BBC ya Hausa. Hm, gaskiya ina bin su sosai, especially ma BBC ya Hausa ina wannan bin su. Sai kuma rariya suma suna ƙoƙari. E, akwai kuma liberty, akwai liberty suma ina bibiyan su suma. Da yamma gaskiya suna kawo ingantattun labarai.

Kai abincin titi ai kamawa yake. Mm gaskiya abincin titi kamawa yake. Ko na shago ma bawai na cika so bane ballantana ma na titi. Mm gaskiya tun da na yi aure, gaskiya tun da na yi aure ban cika sha abu abincin ba awa je. Wallahi. In dai bawai, matana za ta yi min abinci, ko kuma abincin gida zan ci ba gaskiya kai.

A, so biyu ne. So biyu ne. Daga safe sai ɗare sai yamma. Hmm, indai gari ya waye, share gida, gyara ko ina, sai kuma da yamma kaman ƙarfe biyar haka zuwa shida sai a ƙara tsaftace wurare. Eh, yanda ake yi ke nan kullum.

Eh to gaskiya ina son, ina son miyan kubewa sosai. Ina son miyan kubewa duka guda biyu, da ɗanye da bushashwe. Duka guda biyu gaskiya ina son su sosai ba kadan ba. Indai miyan kubewa ne ba? Ina son shi.

Lamba, lamba goma ne, lamba goma ne. Shi ne daya wanda muke so sosai kuma yana da inganci. Eh sosai sosai, a gurin mu sosai.

Soson gaske, ina yi sosai yawanci na yabo ba, ya bon mayaki, ko kuma in na tuna da abun ƙaunata. Dole wani lokaci nakan ta rera ma ta waƙa cikin zuciyata. Eh, amma wanda yafi yawa ciki--wanda yafi yawa da na ke a zuciya na shine abun ƙaunar mu Annabi Muhammadu.

Da zarar na riga na kai wurin aiki, inda na fita haka, yanda idan zan fita a gida sai na yi addu'a sannan zan fita. Haka idan na kai wurin aiki, ina kaiwa ma wani abun da nake fara yi, sai yi addu'a. Idan na gama addu'a, in gaishe da abokanai aiki, wanda suke kusa da ni gabakidayan su. Eeh, duk sai na yi wannan tukuna kafin zan fara aiki.

Eh to ai, muntumbi gaskiya ba zan iya ce wa wai ga adadin shi ba, tunda a babban gida muke. In ga bayan da za ayi, a ce wai za a san adadin wanda yake ɗakin kowanne. Amma dai dai na mu dai guda ɗaya ne kawai, guda ɗaya ne kawai wanda yake ɗaki.

Eh sosai, sosai. Sosai gaskiya. Sosai, ba ma kaɗan ba. Ai haka abun yake. Dama duk wanda ya riga ya isa ai dama dole hakan ta faru da shi.

Soson gaske, sauri ko nake da shi ba kaɗan ba. Hmm, tun da ina rubuta ayoyin Allah, ina rubuta su Al-Qur'ani, sai in rubuta Al-Qur'ani tun daga Fatiha har zuwa karshe. Hmm, ina ƙoƙarin nan gaskiya. Nafi shekara ashirin ina rubutu gaskiya.

Yauwa bana samu buɗe wa gaskiya? Na samu buɗe wa. Don wani wanda ba zai bari mutum ya ɗan samu kwanciyar hankali ba to haka bayan da za a yi mutum ya so a hana abu. Shi ne gaskiya, ni bana, bana cika samu buɗe wa gaskiya.

Abin da yake muhimmanci, gaskiya cikin abokantaka bai wuce Tuƙin faɗawa juna gaskiya ba, mununa wa juna hanya mai kyau ba. Idan ka ga abokin ka ya yi abu mara kyau, ka faɗa mashi gaskiya. In ka ga ya yi abu mai kyau, ka faɗa mashi saboda ya ƙara himma a kai. Eh, duk wani abun da zai bata wa mako, zai bata wa abokin kare kuma kada ka yi shi, ka nisantar da shi.

Gaskiya idan na kamu da mura bana cika shan ruwan sanyi kuma, bana cika shan ruwan sanyi kuma, sannan kuma, ta yadda yawan magana bana cika yi sosai. Nakan keɓe kaina. Da zaran na yi amfani da magani, nakan so a ce min maganin nan yayi aiki tukuna. Kafin in yi amfani da wasu abubuwa wanda zai ƙara.

A, mu muna amfani da maganin su. Ina amfani da, da wannan. Ina amfani da net. Ina amfani da rigar sauro. Ban cika amfani da magani wanda ake kunnawa ba saboda yana sa ni mura. Yakan yawan sani ciwon kai shi ya sa. So mun fi amfani da net, eh mun fi amfani da riga, rigar sauro wanda ake, ake yawan bayarwa a asibiti shine muke amfani da shi sosai.

Eh to nakan samu maigidana ne, wanda yake maigidan mu babba. Lallai zan mashi bayani wanda dai zai fahimta wannan kuma ba zai hana ni ba. Eh ba ni zuwa haka kawai dole sai na ɗan yi tunanin wasu abubuwa. Wanda na san cewa idan na je dasu za a fahimta kuma za a ba ni dama in je in huta.

Yin tufafin auduga yana da kyau sosai. Yana da kyau sosai amma ba kowa bane kuma ya sanda wannan. Amma yana da kyau sosai sosai gaskiya. Ba kaɗan ba ina son tufafin auduga.

Eh toh, tun da yanzu akwai manyan wayoyi da kuma na'urori da yawa wanda shafuffuka da yawa wanda ake koyarwa gaskiya. Muna lantama wa, muna taɓa wa sosai. Muna bibiyansu, muna bibiyansu muna duba inda ake yi, mu dauko koya abubuwan da za mu koya.

Gaskiya ban cika tara, ban cika tarawa. Indai a yanzu ne gaskiya, da wuya ma a ganni da kuɗi gaskiya. Yawanci tura kuɗi nake yi yanzu, kuɗi na yin, kuɗi na kan waya, kuɗi na, yana cikin banki. Hmm ba na cika amfani da cash yanzu gaskiya.

Eh to. Gaskiya fim ɗin da na fi so na kalla shine na soyayya. Hmm. Shine na soyayya saboda soyayya da kake gani shine ke ƙara ma rayuwar ki ciki sosai sosai. Shine kuma zai sa ka so kowa da kowa.

Kamar kun san abin da ba na so in ringa tambana ke nan. Ni za a fara ruwa haka, duk inda nake sai na fage saboda ba na son ruwan sama ya dinga taɓa wuna., duk inda nake sai na fake tukuna saboda bawuya inajin sanyi.

To, ai internet ko? In dai kaga ba na a cikin internet to bacci ya dauke ni, ko kuma waya na ya mutu. Ko kuma abu ko wanda yake da--yafi komai mahimmanci shine ibada, sai dai in zan je sallah. Hmm, ban da sallah sai dai in bacci ya dauke ni ko kuma in wayana ta mutu.

A'a, bana sa safa gaskiya. Dole ne ma yake sa na sa safa amma bana cika sawa. Ko lokacin sanyi ma ban cika sawa gaskiya. Na dai ɗan taɓawa kaɗan kaɗan lokacin sanyi amma ko lokacin sanyi ba kowane lokaci nake sawa ba.

Gaskiya yawancin charging waya na da daddare ne Hmm sai dai kuma in an samu matsalar wuta. Ko kuma idan power bank ɗina ba chaji to amma ya wanci gaskiya sai dai da daddare kawai gaskiya ya fi yawa. Ko kuma in zan shiga masallaci zan je ibada. In akawai wuta sai in sa shi kafin in je indawo. Amma da daddare ya fi yawa.

Gaskiya ya. Na fi son restorant wanda ake sayar da abincin gargajiya. Abincin gargajiya, irin din na sigina kamar tu sumewan kuka da su, kuɓewa, bushashe da kuma kuɓewa danye.

Eh sosai kuwa. Sosai. Ina ɗan taɓa wa wani lokaci. Sosai sosai ina, ina wannan dinshi a yanar gizo. Inde a yanar gizo ne ina wannan dinshi sosai ma ba kadan ba.

Ni sau biyu kawai nake sa kaya. Gaskiya sau biyu kawai nake sa kaya. Inda na sa yau, na sa gobe shi kenan. Sai kuma wani, wani kuma za a ga sau daya ma ne. Amma sau biyu nan shi ya fi yawa. Hmm, sau biyu shi ya fi yawa.

Abun sha da na fi so shine ruwa. E, shine ruwa. Dan ba da zan yi bacci ba sai na sa in zuba mun ruwa an ajemin Sai in zuba mun ruwan zafi saboda ko na tashi ko na farka cikin dare na kashe ruwan.

Eh ina ci. Ina ci sosai, ina son shi. Ina son shi sosai, ina son salat sosai. Ba kadan ba. Saboda amfanin da yake yi wa mutum a jiki. Saboda yana gina jiki sosai, yana da amfani.

Gaskiya da riƙon amana, shi yake ba mu ƙarfin gwiwa sosai. Eh, gaskiya da amana, shi yake bani ƙarfin gwiwa, a aikin da nake yi. Saboda indan babu biyun nan, to ba yanda za ayi kai da kake aikin ma kaji dadi.

Eh, ai ina kiyaye kalmar sirri sosai. Saboda ni karen kai na ina son sirri. Ina son sirri sosai shi yasa ni ma bana wasa da shi. Mm, ina son sirri sosai.

I to, irin kala'n askirim ɗin da na fi so wannan naka haɗa da kala. Ni zan tuƙa man kala uku, kamar kala uku zuwa huɗu haka. To yawan wannan, za ka ganshi da sanyi sosai mai ƙarfi.

Nakan ware masu lokuta ne. Duban aikin da yake da mahimmanci, nakan ware mashi lokaci daban. Hmm. Kan ware shi daban. Nakan ware lokaci daban in yi shi saboda mahimmanci, saboda ban so in samu matsala a kan shi, saboda ina so in tafiyar da shi daidai yadda ya kamata. Shi yasa nake ware mashi lokaci daban.

Gaskiya bana riƙewa inda ba ban cika ma, fita da shi. Da zaran dai kawai an fara nakan laɓe ne kawai. Amma lema to gaskiya ban da ƙoƙarin siyan shi. Kaga ko bazan ce wai ina amfani da shi sosai lokacin ruwa ba.

Eh, ina iya ƙoƙari. Ina iya ƙoƙari kusan ɗan adama ajizi ne. Hmm, ɗan adam ajizi ne ba inda za yi ya gama iyawa. Amma yana, yana iya ƙoƙari sosai. Saboda su ma waɗanda muke wa aikin su ji daɗi. Waɗanda kuma ake business ne da su su ma su ji daɗin aikin da ake musu.

Ai, ko wane lokaci nake, ko wane lokaci. Sai dai in baci, ko kuma zan yi ibada, idan zan yi sallah ko kuma baci ko kuma wayan ya mutu. Amma kusan ko wane lokaci ai, idon muna kan waya ne.

Ina rufewa--ina rufewa sai dai wani lokaci kun san mantuwa. Kamun wannan nin ƙa dama wani lokaci dole za ka yi mantuwa, sai ka barshi a bude. Amma yana da kyau mutum ya ringa rufewa sosai.

Malamin daya koya min karatun Alqur'ani. Dokon malami na ya koya min karatun addini,, dukasu su biyu. Saboda wan da ya koya min Qur'ani daban, wanda ya koya min kuma ya ga cikin musulinci shi kuma daban.